Muna sadarwa ne wurin aiki, tana zamantakewa mai kyau tsakaninmu da sauran abokan aikin. In ka zo wurin aiki ku gaisa, ku yi sallama kai da masu aikin. In kun yi sallama ku gaisa, ya gida, ya 'yan uwa, ya iyalai. Bayan haka wajen aiki kuma idan muna baƙi baƙata za ka yi wa ɗan uwan aikinka magana. Ba wahala ne da shi.